Kana iya duba lambar QR. Eh to, kasan wani lokacin abin, ya kama ya danganta. Akwai kamfaninnika da suke iya, misali suke iya bada garaɓasa ta ɓangaren kyaututtuka da sauransu. To a cikin wannan QR ɗin ana iya samun kyaututtuka, da abubuwa kala kala.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Yanayin bikin ranar haihuwa, akwai mutanen da suke yi, mu kuma gaskiya kamar yankin mu na Hausawa, muna da yanzu abin ya zo da yanayi na zamani da sauransu, mu ba fiya yi muke ba. Gaskiya ba fiya yi muke ba saboda, mu muna ganin kamar ma na farko dai ba al'adarmu ba ce. Saboda tun shekaru da daɗewa, akwai yanayi na addini, musulunci da kuma sauransu da yake shigo. To muna bin yawancin irin waɗannan ka'idojin da sauransu. To shine nan dalilin da yasa gaskiya mu ba wani yawan yin bikin haihuwa muke ba, saboda mu mutanen mu gaskiya ba su, ba sa wani mai da hankali a wannan bangaren tu amma kamar sauran, yarurruwa kamar irin su Yoruba, Igbo da dai sauransu, su suna iya yin wa'innan abubuwan saboda su kamar ma abu ne na alfahari, da ci gaba, su a gare su. Wannan ba wani abu bane ba. Amma ga mu 'ya'yan Hausawa, in aka gama kana yin celebration wani lokacin na haihuwarka, kamar murnar haihuwa, ranar haihuwa, to za ka kamar wasu ma suna ganin kamar ma ba ka san me kake yi ba. Yauwa amma yanzu gaskiya mutanen mu suna ɗan, suna ɗan fara yi haka haka dai sama sama, amma ba a kuwa ba. To, ba tun dai celebration na ranar haihuwa ni gaskiya ba ni da dace wa saboda ni gaskiya a ra'ayina ba na yi. Eh ni a ra'ayina gaskiya ba na yi amma wasu mutane tun da dai abin ra'ayi, ra'ayi ne wasu suna iya yi. Yauwa ya danganta da kuma mutum, yayake, me yake, sannan kuma wanene shi. Wannan shine.

Yaya kake ajiye kuɗi? To, yanayin da nake ajiye kuɗi gaskiya ni, dai ba na ce ba tunda shi yanayi na ajiye kuɗi zuwa yake. Wasu na iya ajiye kuɗaɗen su a cikin loka, wani a saman kabat, wani a cikin ɗaki, wani a ƙasan pulo, wani a banki, wasu a kaja. To, menene maɗe kaja? Kaja wata aba ce wadda ake ɗinka ta a hausance, ko kuma in ce wanda iyayen mu mata suke amfani da ita wajen ajiye kuɗaɗe. Yauwa suna amfani da ita wajen ajiye kuɗaɗe. Ana ɗaura ta ne a cikin ƙugu. Yauwa a riƙa zuba kuɗaɗe a ciki. Tana da ɗan mazugi haka wanda ake saka abubuwa a ciki. Zaka ajiye kuɗaɗan ka a ciki yadda duk yadda aka yi mutum ya zo kusa da kai zai taɓa ko kuma wani abu za ka ji ba tare da a ɓata lokaci ba. Yauwa to wasu mutane suna ajiye kuɗaɗe a ciki, wasu kuma suna ajiye kuɗaɗe a gepan pulallikan su, wasu kuma suna ajiye kuɗi a cikin saman kabat ko'ina da ko'ina da ko'ina. Amma kaman misali gidan ka idan yana da yawan yara da sauransu ba za ka riƙa ajiye kuɗi a ko'ina ba saboda ajiye kuɗi a ko'ina yana kawo matsala. Yauwa.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Eh to, ɓangaren dai zama ko tsayuwa ba na ci ba, tun da na danganta da yanayin mutum tafiya yake so zama ko kuma tsayuwa. Idan mutum ba shi da lafiya dole zai fi son tsayuwa mana. Idan mutum ba shi da lafiya dole zai fi son zama mana kai. Zama eh zama ya fi. Amma in kuma lafiya ka kalau tsayuwa da sauransu yanda ya kamata ko tafiya ko kuma ɗebo.

Eh, kana tauna wa goro? Ai, yana tauna goro, tunda shi tauna goro kamawa yake. Especially mu a nan ƙasar Hausa. Amma dai yawanci gaskiya tauna goro tsofaffi ne suke tauna shi, kamar wayanda suka ɗan ja shekaru ke nan ko kuma mutane wayanda suke smoking cigarette. Yawanci irin masu ɗan taɓa shaye-shaye ke nan. Eh, su suke tattauna goro saboda mu wayanda muka ɗauka cewa goro yana da matsala ga lafiyar ɗan adam saboda yana taruwa a wajen hunhun ɗan adam ke nan, mutum. Yau wato mu gaskiya a nan ƙasar Hausa, eh, in aka gan ka kana tauna goro ma kallon tsoho za a ma. Yawanci tsofoffi ne kuma tsohon ma ba irin normal tsoho ba. Kuma mu yawanci gaskiya yanda muke amfani da goro shine a ɓangaren kamar in mutum yana tashin zuciya, yana ƙoƙarin yin amai ke nan, wato vomiting. Yau wato in kana ƙoƙarin yin amai shine za ka ci goro domin abin da muke kira, akwai abin da muke kira da zuciya ta kwanta. To domin zuciyarka ta kwanta kar ka yi wannan aman. Shine dalilin da ya sa muke cin goro. Yawanci kuma inda muke amfani da goro shine ana raba goro a wajen biki, ɗaurin aure ko kuma suna wato a wajen taron sunan ke nan, taron wajen raɗin suna. Yawa ana raba goro, sannan kuma a wajen taron biki bayan an gama ɗaurin aure nan ma ana raba goro da dabino da dai sauransu. Yauwa. Yawanci kuma dai gaskiya mu tsofoffi ne suka fi cin goro. Yawa sai kuma mutanen da suke ɗan yin shaye-shaye da sauransu. Wannan shine. Ai to, ni me zai hana in ci goro? Indai an ba ni, ina ci. To amma ka san komai kama a yi. Yauwa. Wa wai ina ci kullum, kullum, kullum ba ne. A'a, in na ɗan samu ina ci ko kuma in zuciyata tana tashi, ina nemo goro in ci. Saboda yana taimakawa wajen kwantar da wannan abun. In kana jin amai, za ka, zai dawo ka ya kwanta da kai shi. Yauwa.

Aitu wane irin kiɗa kake son ji? Aitu gaskiya ina matuƙar ƙaunar kiɗan garaya da gurmi saboda mu gaskiya al'adar Hausa muna matuƙar son kiɗan garaya da gurmi yauwa saboda shine kiɗan al'adar mu kakarangakarangarak yauwa. Kiɗan garaya yana da daɗi sannan kuma gurmi ma ba laifi akwai daɗi to ni ina son jin kiɗan gurmi da kuma garaya, eh.

Yaya kake gaishewa mutane? Eh to, ni dai gaskiya mutum ne mai son gaisuwa da mutane musamman ma sallama. Yawwa ina kwana, ina gajiya, an tashi lafiya, ya gida, ya 'yan uwa, ya shanu, ya aka ji da 'yan bari bari, ya na 'yan waje ɗaya, da dai sauransu yawwa mu. Mu a haka muke yanayin gaisuwar mu ta Hausawa saboda Hausawa ne mu. Muna yin komai namu ne da al'ada da sauransu yanda dai ya kamata.

A wane wata aka haife ku? An haife ku a watan sha tara. Eh wato, watan, a watan, watan Afrilu kenan. Eh watan Afrilu. An haife ku a watan Afrilu. Biyu ga watan Afrilu, wanda yayi dai-dai da shekarar dubu biyu da ɗaya. Wannan shi ne watan da aka haife ku.

Kana iya rera waƙa? Eh, ƙwarai ma kuwa ina iya rera waƙa. Bari in rera muku wata waƙa ta Hausa. Jeren kunbu na amare da amarya mai ƙima, jeren kunbu na amare sai amarya mai kunbu, jeren kunbu na amare da amarya mai ƙima. Kai gaskiya waƙar Hausa akwai matuƙar daɗi. Yayi, yayi.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga. Dan yanzu haka ma a kusa da taga nake. Ina shaƙar iska. Ku zama kusa da taga yana da matuƙar amfani saboda ana shaƙar iska mai matuƙar ni'ima. Musamman ma ace ta daga wajen tagar akwai bishiyoyi wato vegetation ke nan da turanci. Eh, to hakan yana matuƙar ƙarawa lafiya. Ana matuƙar ƙara lafiya, ana improving health da sauransu, yanda ya kamata.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Eh to, ni da safiya idan na farka farko ina fara tashi in ɗauki abin goge bakina wato brush shi kenan. Sai in je in matse makilin. Idan na matse makilin sai in je in shiga banɗaki in nemi ruwa in yi alwala, in wanke bakina da dai sauransu. Yauwa shine abun da na fi yi da safe idan na farka.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To, lokacin zuwa kasuwa ai zaɓashi ake. Ba zaka ce koyaushe zaka riƙa zuwa kasuwa ba saboda wataran in ka je zaka zaɓo abubuwan da kake buƙata ka yi amfani da su aƙalla wayanda za su iya ɗaukaka sati ko sati ɗaya ko sati biyu. To, ya danganta da yanayin yadda mutum yake so. Shi zuwa kasuwa ba wani lokaci ɗaya yake ba. Ba wai akai-akai ake yi kullum, kullum, kullum ba a'a. Zaka zaɓa ne a sati mai biyu ma rana ɗaya zaka riƙa zuwa kasuwa. Idan kuma zuwa kasuwa ne irin na aiki to shi kuma wannan shine. Shi ma ba kullum ake zuwa a sati ba aƙalla zaka ware rana guda ɗaya wadda ba za ka riƙa zuwa kasuwa ba, yauwa. Sannan kuma ka zaɓi lokacin tashi ko kuma idan misali wajen da kake yin aiki sun zaɓa maka lokaci mai kyau, to shi zakayi amfani. Yauwa ya danganta da yanayin aikin da kake, me kake da dai sauransu. Ka ga karma 'yan sanda su, aikinsu yana iya juyawa wataran su yi aikin dare wataran kuma su yi aikin rana, yauwa. Aga aikinsu ya kasance kamar part time aikin. Sauran lokacin da ba ka yin aiki zaka iya yin amfani da shi wajen yin wani abun. To, haka abun yake. Gobe lokacin zuwa kasuwa babu specific time, yauwa. Kamar 'yan kasuwa dai su suna iya ware lokaci. Mutum zai iya cuwa ƙarfe takwas zai fita kasuwa ya je zuwa ƙarfe biyar ya dawo ko kuma ya ce ƙarfe huɗu ko ya ce shida ko ya ce bakwai ko takwas ko goma. Ya danganta da yanayin aikin da ka yi kuma wane ne, kai kai ne mai gida wa ko kuma yaron shago ne kai a'a kasuwancin naka na kankani a'a ɗora ka aka yi. To, diddi ya danganta da yanayin yadda kasuwar ka take.